Assalamualaikum Warahmatullah. Ai, ita kasuwa dole akai mata. Dan haka zuwa kasuwa dole ne, wanda ko kanaso ko bakaso muddin dai kana da ɗan kuɗinka, dole za ka je tun da duk abin da kake buƙata na rayuwan nan, abun masarufi ko abun ci ko abun sha ko abin da zaka biya buƙata da shi, dole a kasuwa za ka sayo shi. To, kaman ni, ina yawanzu ba, bani da lokacin da nake zuwa kasuwa ta ƙamamme. A koyaushe, da safe, da rana, da daddare, duka ina zuwa. Amma na fi zuwa da safe haka saboda sayayyan kayan masarufi. To, da daddare ma sometime ina zuwa saboda in ɗan sayi abun kashewa ko kuma abun da da ayi aiki da shi gobe da safe haka ko kuma abin da zan ci, abin da za mu ci a lokacin. Kasuwa kam tabbas muna zuwan shi sosai sosai. Uhn.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mm, anguwar mu dai ga shi nan, but sincerely speaking it's a ghetto area, but amma very matured mutane. Mutanen da suka san dattaku, suka san suke kama kowa yake harkokin gabansa. Ba za dai ka ji musu unguwar masu kuɗi ba. To gashinan dai anguwan wani lokaci kaga silent kaga ba kowa wani lokaci kaji yara suna wasa sannan kuma ko ina titi ne wani lokacin kaje kashigo layin kaga jama'a wani lokacin kaji shiru alayin barin ma akwai wuta. Kowa yana gida yana kallo kamar yanda muke ni ma yanzu muna cikin gida muna kallo. Wajen ba kowa ya yi shuru, gari na ya yi shuru haka saboda yanayin ɗan sanyin da ake ciki. Sannan kuma sbangaren security, alhamdulillah muna da security a unguwar, ba mu da wasu matsaloli na yin sace-sacen duk ba a mana a unguwarmu, hargan Allah. Muna zaune lafiya da kowa da yen unguwan bamu da wani matsala. In kuma wani abu ma ya faru, yauwa ana ɗaukan ƙyaƙƙyawan tsaro akai cikin gaggawa.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gaskiya abun sha da na fi so a rayuwana bai wuce ruwa ba. Ibindo ina son shayi but amma na fi shan ruwa a kai a kai. Ban cika damuwa da soft drinks da sauran su ba irin kayan bar da drink irin su Coca-Cola, Pepsi da sauran su gaskiya ban cika damuwa da su ba. Na dai fi shan ruwa. Dan ina a rana aƙalla ina iya shan lita guda sur ina, ina iya shan lita biyu ko sama da haka musamman in ana yanayin zafi ne. Sannan ina shan ti aƙalla sau ɗaya wataran wani lokacin kuma sau biyu a rana. Saboda shi din ti ɗin yana ba ni annashuwa sosai amma ruwa ko da saboda lafiyana gaskiya na fi son shan ruwa saboda yana ƙara lafiya yana flushing cututtuka da komai.

Assalamu alaikum warahmatullah huhun kawai wannan tambayan ne kaman ta ban dariya. Yanzu tara tsaban kuɗi ai ya zama abun nan zai zai zai zama shirme tunda yanzu komai ya koma online, komai ya koma transfer in dai ba mutanen ƙauye ba ko kuma za ka je ka ƙauye kasuwa to dole shine za ka je da tsaban kuɗi. Amma yanzu ka tara tsaban kuɗi kan babu. Kuma yawanci eh yawanci yanzu da mobile bank muke amfani ko Opay duk abun da za ka saya kawai in ka ce dun dun masu shaguna a unguwan mu ko kuma waenda muke zuwa kasuwa da su, indai mutum shagon shi ya kai shago dole za ka sameshi yana da na'urar POS da shi kawai eh-- zaka biya ƙudi kasa katinka kayi sayayya wani kuma in ba shi dashi za yana karban transfer in ka siya abun da zaka saya ka tura mai kudi yaga ya shigo sai ya ɗauki kaya ya baka. Ni yanzu rabon da in sayi abu ma in cire kuɗi dubu biyar in sayi abu har na manta. Yanzu hatta abun ɗari uku ko ɗari biyu ATM card ɗina nake bayarwa a sa a POS a cire kuɗi. Saboda bana ajiye tsaban kuɗi. Kuɗin da nake ajiyewa kawai shine wanda zan iya siyan kayan miya a gida ko kuma kuɗin da nake biyan kuɗin transport. Kaman lai in zan hau acaba ko kuma keke napef haka to su ba hali ka musu transfer dole kuɗi za ka basu.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. A gaskiya a rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a saboda ni musulmi ne kuma duk musulmi yana son ranar Juma'a, yana farin ciki, na-yana farin ciki saboda zuwa ranar Juma'a. Hatta ma yara za ki ga suna murna zuwa masallacin Juma'a, suna cewa yau za su je masallaci suna murna. Sannan kuma yara in su sauko ana iya zuwa, ana zuwa gaishe-gaishen Juma'a, a je a yi ziyara, a ga 'yan uwa, a ji daɗi, a ga wanda ka jima ba ka gani ba. Sannan ita Juma'a ana yin ibada, muna salatin annabi sosai a ranar duk a ranar Juma'a, duk da koɗayaushe muna yi. Amma har ga Allah na ranar Juma'a na daban ne. Amatsayin ka na musulmi za ka yi wanka, ka sa kaya masu kyau, ka shafa turare, ka je masallaci tun kafin liman ya zo saboda akwai falala sosai a zuwa masallacin Juma'a kafin liman ya zo ya fara minbari. Haka in, haka za ayi ta muku wa'azi, ana muku nasiha, ana tunatar da ku addininku, yauwa ku gyara zamantakewanku, ku, ku gyara imaninku, ku gyara ayyukanku kafin liman ya zo. Shi ma liman ya hau huɗuba yauwa zai ja muku kunne sosai akan rayuwa.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gaskiya har ga Allah, ina son ba da kyauta, ina son ba da kyauta. Kuma ba zan ce ga abin da na fi son bayarwa ba. Na fi so in ba wa mutum abin da ya fi bukata. Yauwa in-- kamar in mutum yana jin yunwa, ka ba shi kyautan abinci. Ya ma fi lada a wajen Allah. Kuma wanda ka ba kyautar shi ma zai ji daɗi, zai yi fara'a. In mutum yana da ɗan wani matsala, ka ba shi kyautan kuɗi. Su-- da za su biya mai bukata ko kuma dai su rage mai bukatan da yake da shi, zai ji daɗi. In kuma mutum kaya yake so, yana bukatan tufafi abinci, ka ɗauki rigaka ba shi. Wallahi mutum ba ƙaramin daɗi zai ji ba saboda ka ba shi. Za ka gan shi dai shi da kanshi yana fara'a saboda ka biya mai bukata a lokacin da ka ke so. Sannan kuma ka yi masa still, za ka ji wani farin ciki a ranka saboda fa dalilinka ka ne fa wannan fa yake farin ehh yai. Y-y-yake cikin annashuwa, yake cikin nishadi saboda ka ɗauki wani abu ka ba shi wanda ka kuma a haraga Allah ka fi ƙarfin abun. Kuma Allah zai ba ka lada sannan kuma za ka iya samun ninƙinsu saboda ka bayar. Allah yana taimakon masu bayarwa. Allah ka bamu ikonn bayarwa, Allah ka bamu ikon biya wa bayinka bukata in sun zo. Ya Allah, duk wanda ya zo neman mu, neman alfarma Allah ka bamu ikon ba shi.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yanda nake tafiya wurare ya bambanta. Inda zan iya takawa da ƙafa to zan taka ne in je ba zan wahalar da kaina ba. Inda kuma dole sai na hau abun hawa to mafi yawanci ina hawa in a cikin gari ne ina hawa mashin ko kuma keke nafef. In kuma ka ga na hau mota to yawanci zan bar gari ne. Tunda mot sai dai motan haya, tunda na haya ne. Ba ni da motar da zan yi zirga-zirga da shi wuraren da nake so amma ina fata nan zuwa da ɗan wani lokaci Allah ya hore min in saya. Amma har ga Allah nake yawanci inda nake zuwa ba kusa, ba kusa ne. Hatta wajen aikina ma kusa ne, to nafi zuwa da ƙafa indai ba wai ina sauri ba ne ana jira na. Yawancin wuraren da nake zuwa, da takawa nakeyi da ƙafa saboda a yana ƙara lafiya. Sannan dama normally ana so mutum yana exercise, yana motsa jiki ke nan.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wajen aiki akwai lokacin hutu da aka ware, misalin daga ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu. Amma har ga Allah ba ma, ba mu cika cikin bin ƙa'idar wannan hutun ba. Kowai muna hutu ne in aikin gabanmu ya ragu ko kuma ba mu da wani aiki. Amma in ana da aiki, gaskiya ba maganin hutawa. Sallah kawai za mu je, mu dawo wannan da biyu cikin minti sha biyu zuwa ashirin ba. Abinci kuma da ba mu ma da mu da cin abinci ba. Kasai dai abin da ba za a rasa ba. To gaskiya wajen aikinmu akwai maganan hutu a hukumance, amma ba ma bin wannan tsarin. Saboda kowa yana so ya ga ya gama aikin da yake gabansa, ya samu ya tashi da wuri, ya tafi gida sai ya huta gabaki ɗaya.

Assalamualaikum warahmatullahi. Gaskiya a lokacin da na fi so a cikin shekara, na fi son lokacin damuna. Saboda yanayi damuna yanayi ne mai kyau wanda kowa yake so. Shi kan shi ka ga ruwa yana sauƙa ma rahama ne daga Ubangiji. Dole kowa yana so. So a lokacin damuna, a ɗin nisan sanyi da zafi, hakan ba ƙaramin shauki yake bayar wa ba. Sannan kuma in aka yi ruwa aka ɗauke gari zai fi dai ya haske. Ba ga ba ƙura, ba kome, ba hayaki ko ina yayi fes fes. A to har daɗin yawo za ka ji. A lokacin damuna, a lokacin ne ake samun hutu, ake samun bacci mai daɗi. Bara ma in an yi ruwa da dare, to da safe za a yi ta bacci ne kawai. Ba ka da wani tunanin kome. Amma shi lokacin damuna kawai damuwansa in ka fita ne, ruwa ya tare ka a waje, to nan ne fa za ka sha wahala. Za ka ɗanɗana kuɗanka. Ama in ka na da mota nan ma in Allah ya hora maka mota to ba ka da damuwa.